Wani abincin gargajiya na fi so? To, na fi son madidi da soyayyen kifi. Wannan shine abincin gargajiya da na fi so, madidi da soyayyen kifi. Irin wan da aka soya ansa leba a fatan kifin sai an sai asa yaji in an deba madidi sai a deba kifi kaɗan da yaji sai a ci.